Eh gaskiya na fi son, eh, alƙalami akan fensir. Dalili na kuwa shine, eh, shi alƙalami idan ka yi rubutu da shi, eh, rubutun ya fi dadewa bai goge ba. Sannan kuma shi alƙalami rubutun shi ya fi fitowa musamman kuma in za ka yi rubutu kana buƙatar ka yi rubutu wanda za ka yi zai ba da launi daban daban. Kaman misali shuɗi, ja, eh, kore da sauransu. Amma shi fensir yana da kala ɗaya ne kawai. So gaskiya zan iya cewa na fi son alƙalami akan fensir ta waɗannan fannoni. Duk da cewa shi ma fensir ɗin yana da nashi, eh, abubuwan da suke muhimmai. Kaman misali, aka yi rubutu in ka yi rubutu da fensir za ka iya gogewa. Amma dai, eh, a mafi yawan lokuta na fi buƙatan alƙalami sama da ainihin fensir.

Eh gaskiya a lokutan aiki ina karɓar kira amma ba kowane irin kira ba. Kira wanda yake da muhimmanci kaman misali kira wanda aka yi shi daga gida. Misali iyali sun kira akwai wani bukata haka. Wannan yana daga cikin irin kiran da nake iya ɗauka yayin aiki. Sannan kuma eh idan aka kira da lambar da take na san ta kuma zai iya kasancewa kira ne muhimmi, ba waye lalai sai daga gida ba. Shi ma ya iya zuwa in ɗauka tare da neman izini. Ma dai kiran da yake musamman lamba wacce take ban san ta ba. To in dai ina cikin aiki ne, bana ɗauka har sai na kammala aiki sannan na bi kiran. Wannan shine a takaice.

Eh gaskiya bana da katin kasuwanci, eh sabida ni ma'aikaci ne, eh a wani fanni ma'aikaci na gwamnati sannan kuma ni eh ma'aikaci ne wanda yake mai zaman kansa. Eh duk da cewa idan na ce aiki ma'aikaci mai zaman kansa ba ina nufin kasuwanci bane. Ina yin ainihin ƙwadago, aiki wanda yake na ƙwadago musamman a wanda ya shafi eh yanar gizo akan yin wannan aiki. Ka ga wannan aiki ne wanda bai buƙatan wani kati na kasuwanci sannan kuma ɓangaren aikina na gwamnati bana buƙatan wani kasu-katin kasuwanci sai dai eh abun nan kati wanda yake eh wanda za a ce kamar ID card kenan. Eh wanda yake bada bayani dangane da wanene ni, wane irin ma'aikaci ne, menene matsayina da sauransu. Ma kati na kasuwanci bana da shi gaskiya bana amfani da shi.

Eh to wane malami na fi so? Eh idan ana magana ne akan abin da ya shafi malamina a addini, eh ina da malamai da yawa da nake so kuma ba zan iya cewa wai ga wani guda ɗaya wanda yake na fi so ba. Eh amma dai zan iya cewa akwai malami wanda yake nafi son karatuttukansa sama da kowa, inda cewa baya raye wannan malami ko shine Sheik Ja'afar Mahmud Adam. Allah ya ji kansa da rahama. Lallai ina da na matuƙar son karatuttukansa kuma har yau gaskiya bana jin akwai malamin da na natsu da shi sama da shi, duk da cewa akwai waɗansu wayanda suke suna, suna, suna bada karatu wanda yake eh mai, mai tsada. Sai dai nashi din gaskiya nafi samun natsuwa da kuma fahimta. Eh.

Eh, abincin da na fi so gaskiya, eh, ta fuskacin abinci masu nauyi, abincin da na fi so shine shinkafa da, da miya. Zama kuma miyan ta ji namomi, eh, kamar misali, musamman naman kaza, eh, da kuma ya zama na abincin akwai ganye, to wannan abincin na fi son shi sama da kowanne gaskiya. Idan kuma ana maganan, eh, abinci wanda suke marasa nauyi musamman 'yan abubuwan taɓa kalashe, abinda na fi so shine wato kek da kuma abinda ake ce wa samosa. Eh, waɗannan gaskiya sune abubuwan da na fi so. Sannan ta fuskacin 'ya'yan itatuwa, abinda na fi so sama da kowanne, eh, na fi son, na fi son, eh, apple da kuma ainihin gwaiba. Yauwa waɗannan su ne abincin da na fi so.

Ƙwarai ma kuwa, ai ni kusan in ce ma, a bana iya kwanciya ba tare da na lulluɓa ba. Domin kuwa ji nake yi idan na kwanta ban lulluɓa ba, kamar, kamar ainihin me zan ce ne, kamar, kamar ba bacci nayi ba. Yauwa. Wato har wani gajiya gajiya ma nake ji in na kwanta ba tare da na lulluɓa ba. A takaice dai baccin na bai cika se da lulluɓa da bargo amma fa bargon don lokacin sanyi ne, aa bargo wanda yake mai kauri don kuma lokacin zafi ne. To gaskiya komai zafi dai sai na lulluɓa. Ban mantawa akwai lokutan da na taci sabida son lulluɓan. A sai in ainin sa riga mara nauyi sosai sabida ya zama na cewa idan na lulluɓa bazan sha zafi sosai ba. Yauwa.

Mai to, maganar ajiyar kuɗi gaskiya, eh ina ajiyar kuɗi a banki, ina ajiya a wallet na abun na banki sannan ina ajiyar kuɗi a ainihin Internet sannan ina ajiye kuɗi kuma a abun nan a tsabar su. Yauwa dalili kuwa shine, eh idan ka ce za ka kwashe kuɗi gaba ɗaya ka ajiye a banki to akwai lokacin da za ka zo musamman mu a ƙasar mu, akwai lokacin da za ka zo za ka yi amfani da kuɗin network matsalar network ma kaɗai ya ishe ka. Kiri kiri kana ji kana gani kana so ka yi amfani da kuɗi kuma kana so ka cire su a tsabar su amma ba za su yiwu ba sabida matsalar network. Eh to wani lokacin kuma ta fuskacin ajiyar kuɗi a Internet shi kuma ba za ka ce za ka kwashe kuɗinka gaba ɗaya ka je ka ajiye su a gida ba a tsabar su sabida gudun salwanta da dai sauransu. Amma in ka ajiye su a banki aƙalla kana da wani eh eh za ka ƙara samun natsuwa dangane da in him musamman gudun salwanta ana maganar sata da ɓata da sauransu yauwa.

Eh, mu a nan anguwar mu yadda muke, ko barin fara yin magana a kaina, mu dai muna da wurin zubar da shara ne na anguwa. Wanda yake in ka tara shara a gidan ka, a duk lokacin da ka buƙaci zubar da shi, za ka je wannan wuri inda ake zubar da shara na cikin anguwa ka zubar da shi. Duk da cewa akwai wani tsari na daban wanda yake musamman masu hali, wanda suke da hannu da shuni. Su sukan kira kamfani ne lokaci bayan lokaci su zo domin su kwashe shararsu. Duk da cewa su a gidaje irin waɗannan gaskiya sharar tasu ma tana da yawa ne sosai. Shi yasa suke buƙatar a duk lokacin da za su zubar da shara, sai su kira masu zubar da shara na kamfani su zo su zubar. Amma ni dai ina zubar da shara ne a inda ake zubar da shara na cikin anguwa, yauwa.

Gaskiya mu ba ma amfani da itace wurin, ah, sa wuta domin girki. Abin da muke amfani da su muna amfani da, ah, gas ne, eh, sannan wato abun nan gas ɗin girki iskar gas da ake amfani da ita wurin girki. Sannan muna amfani da wutar lantarki, eh, sabida muna da abubuwa da muke amfani da su domin yin girki da wutar lantarki. Sannan kuma muna amfani da gawayi, ah, da kuma ainihin kol, kol da cakol wurin yin girki, eh, domin akwai lokutan da zaka ga babu wutar lantarki. Sannan kuma shi iskar gas ɗin da ake girki sai an je an samo a can nesa an yi rif, an, an, an zuba a ainihin tankin gas ɗin. Toh amma shi gawayin muna samun shi anan kusa kusa. A duk lokacin da babu wutar lantarki sannan kuma gas ya ƙare, ba kan yi amfani da gas ne, ah, gawayi ne domin shi ne aka fi samu a kusa. Amma itace gaskiya in dai ba lokacin biki ba, ba ma amfani da shi kwata-kwata.

Ni ban ma fahimci maganar wai kare waya daga ƙwayar cuta ba. Wayata kawai abin da na sani shine in ciro ta daga aljihu, in ɗauke ta daga inda na ajiye. Idan akwai ƙura a jikinta, na kan goge musamman shi ainihin fuskar wayar. Eh, shine kawai abin da na sani. Amma maganar wani kare ta daga ƙwayar cuta, fa tsani ba na maganar ka sa abin sabulu ne ko abin guga ka goge wayar. Wannan ban gane ba gaskiya. Na maganar dattune ko ƙura da yakan hau kan fuskar waya ko baya nakan goge lokaci, bayan lokaci. Abin da na sani kawai wayata daga cikin aljihu, sai idan zan ajiye ta saman zan kwanta sai kuma lokacin da nake amfani da ita in ciro ta. Idan ta yi ƙura, in goge fuskar waya. Amma ban san wani maganar wai kare waya daga ƙwayar cuta ba.

Eh takardun aiki, eh idan ana magana akan eh da faeko dai ni ma'aikaci ne, eh idan muka yi aiki a gurin aiki, a takardu duk da suka ƙunshi bayanai na aiki muna ajiye su ne a ainihin ɗakin da muke aiki. Muna da gurin ajiya, eh mukan buɗe shi, mu ajiye takardun aiki, mu ainihin sa makulli. Sanan akwai kuma gurin ajiya na daban shi kuma wanda duk kowane ma'aikaci yana da teburi, jikin wannan teburi a kwai wurin ajiya. To nan ma mukan ajiye takardun aiki. Maɗai takardar aiki bata wuce wa'inan ma'ajiya guda biyu. Eh bana tunanin eh ina tafiya da takardun aiki zuwa gida ko kuma a wajen gurin aiki. Duk takardun aiki nakan ajiye su ne a wurin aiki a ma'ajiyarsu.

Wannan aiki bayan lokaci ana maganan aiki wanda yake za'a yi shi ɗuri'a kan lokacin da aka ɗiba ma mutum na aiki. Gaskiya mu, eh, a gurin aikimu, a wurin da nake aiki, a ɓangaren da nake aiki ba a buƙatar na yi aiki bayan lokacin aiki ya cika. Akwai wayanda suke, eh, a wasu wurare, a wasu ɓangarori na ma'aikata wanda suke su lokaci bayan lokaci akan buƙace su yi aiki sama da lokacin da aka ɗiba na aiki. Idan sun yi wannan aikin kuma ana biyan su daidai da yawan lokacin da aka ƙara musu. Amma mu lokacin aiki na cika, eh, ni akan sallame mu ne daga gurin aiki. Kowa ya tafi zuwa harkokinsa ko ya tafi zuwa gida. A taƙaice dai bana yin aiki bayan lokacin aiki ya cika.

Gaskiya ni ba wani mai son eh wasanni bane amma wasan da na fi so shine na fi son wasan tsalle-tsalle-tsalle, ƙwallo da guje-guje haka. Wannan su ne wasan da na fi so. Wa cikin su, na fi son ainihin wasa wanda yake yaƙunshi guje-guje.

Ƙwarai ma kuwa ai na iya amfani da kwamfuta sosai. Zan iya cewa, eh, a cikin in aka zaɓi mutane goma, eh, aka jera su a matsayin wanda yake mataki mataki na iya amfani da kwamfuta to in ban zo a cikin na ɗaya, in ban zo a na biyu ba to zan zo a na uku. Wannan ba wai ina kuranta kaina bane amma dai na san na iya amfani da ita dai lallai na iya amfani da kwamfuta.

Eh lallai ina cin citta a cikin abinci, musamman idan aka sa ta a cikin yaji ko kuma a shayi. Domin ni ma'abocin shayi ne kuma, eh, a yawan lokuta idan zan amfani da shayi ko zan sha shayi, na kan sa citta a ciki. Kuma idan za mu yi yaji don sawa a abinci, shi ma mu kan sa citta a ciki.

A'a ni ba wani ɓoye-ɓoye, gaskiya na fi son shinkafa akan tuwo. Eh, domin kuwa shinkafa, eh, komai, komai, eh, rashin daɗin ta, indai ina jin yunwa zan iya ci amma tuwo fa gaskiya in ba tuwo ya haɗu ba, ni baya wani birge ni.

Ɗinka tufafi gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba. A da dai nayi yunƙurin zama maɗinki na kaya wato tela kenan. Amma dai a yanzu gaskiya ban iya ɗinka ko wando ba bare kuma ɗinka tufafi gaba ɗaya.

Eh gaskiya nafi son zama a kujera Eh gaskiya nafi son zama a kujera nafi son in zauna a tabarma saman lokacin da na gaji sosai. In so in zauna a tabarma domin in miƙe ƙafafuwana sosai. Amma mafi yawan lokuta nafi son zama a kujera.

Ni gaskiya na fi son takalmi sau ciki, a a musamman a lokacin, lokacin sanyi. Na fi son amfani da takalmi sau ciki amma na kan yi amfani da takalmi saka kawuce a wanda yake musamman a cikin gida.

Eh ina karɓar baƙo ta hanyar wa to sakan masa fuska da yin maraba da shi sannan da kawo mishi abin sha da abinci sannan tare da zama domin yin hira tare da shi.

Eh kayan da na fi so, gaskiya nafi son kaya riga da wando wato eh riga da wando na gargajiya tare da hula da kuma takalmi. Rigar wacce take ba mai faɗi ba sosai sannan kuma ba wacce ta matse jiki ba sannan wandon shima wanda yake madaidaici kuma kaya wanda suke masu kala ba farare ba.

Sosai ma kuwa ina son ɗaki yayi haske sosai saboda ni ma'abocin, eh ma'abocin karatu ne musamman da dare. Idan kuma babu haske isasshe rashin hasken yana, yana dakushe gani sannan ya hana ka ka yi karatu eh na tsawon lokaci amma idan akwai haske eh kai kanka zaka fi jin daɗin karatu sosai. Eh.

Eh ni launin ido na gaskiya baƙi da fari ne. Eh duk da cewa a nan yankin mu ana samun wasu kaga launin idon su yaɗanye kama da, ah, ruwan ƙasa ƙasa haka da kuma fari. Shi, eh, baƙi na ido nawa gaskiya baƙi ne, wurin farin kuma, ah, fari ne. Eh duk da cewa ba fari tas tas haka ba.

Gaskiya ni ina cin abincin dare ne bayan sallar magariba kamar da ƙarfe bakwai haka zuwa dai kafin ƙarfe takwas. Saboda bana son inci abinci, abincin dare ya wato idan dare ya yi nisa saboda bana iya yin barci yayinda cikina ya cika sosai. Idan kuma na yi barci da abinci a cikina ya yi ƙabe ƙabe to nakan tashi cikin dare ya zama cikina ciwo ko kuma ciki ya ɓaci.

Eh gaskiya ni ban fiya wanke kaya ba ma. Kaya na wasu na kan ba da wankinsu ne ga masu wanki na kuɗi, bana fi ba su a ƙarshen mako. Sannan idan ya kama in wanke kaya da kaina, na kan wanke su ne a ƙarshen mako.

Eh gaskiya, yadda nake dafa kwai musamman ma ni wanda yake ma'abocin abincin cin kwai ne sosai. Nakan so in soya kwai ne, yadda nake soya shi shine in na fasa na zuba shi a mazubi, zan sa magi da ɗanyaji in kaɗa shi sosai sannan in ɗaura abin suya akan wuta na zuba mai sannan in zuba wannan kwan yayin da mai yayi zafi. Eh idan ƙasan, idan na zuba shi akan mazubi idan ya soyu sai in juya shi ta ɗaya ɓangaren shi shima ya soyu sannan in cire a sha lagwada.

Eh gaskiya nakan yanke farce sau ɗaya ne a sati biyu. Kasancewar ni farcena baya fito wa da sauri, nakan yanke shine duk sati biyu biyu. Duk da cewa wani lokacin yakan ɗara haka wani lokacin kuma bai kai wa sati biyun. Ya danganta dai daga yanayin tsawan da yayi. Shine zai tabbatar da lokacin da zan yanke. A takaice dai mafi yawan lokuta sati biyu.

Eh gaskiya aikin gida abin da na fi yi shine na fi aikin ɗiban ruwa. Sanan kuma ina son, eh abun nan gyara yin shukokin da muke da su. Nakan so in je in nome su, in gyara su. Wadanda suke buƙatar noma ai musu, masu buƙatar aski, masu buƙatar sa musu maganin ƙwari. Eh ina fo kasancewa a wannan ɓangaren.

Eh gaskiya ne, na fi son burodi wanda yake abun nan, wanda muke kiranshi bugun ƙato, ma'ana wanda ba shi da yanka. Amma fa ba wai ina nufin busasshen burodi ba ne. A'a, burodi wanda yake mai laushi sannan kuma wanda ba mai yanka-yanka ba.

Eh abinci na kan ci abinci ne a cikin ofis. Ba wai abinci wanda yake mai nauyi ba. Abinci kamar fanke haka na haɗa shi da lemon kwalba. Ah idan na siyo shi daga shagon da ake sayarwa a cikin wurin aiki sai in zo in zauna in yi amfani da abina.

Ni gaskiya zafi bai cika damu na ba, musamman in ba ya yi yawa bane sosai. Idan muka buɗe windo ma kaɗai ya wadatar. Amma idan zafin ya yi yawa, nakan yi amfani da abin ƙara isa abun nan mafi fici domin fifita domin samun sauƙin zafi.

Eh ina son abinci mai yaji. Kusan akwai kalolin abincin da ma, eh akwai irin abincin da in zan amfani da shi ma sai na saka yaji. Kaman misali shinkafa da wake, eh yawanci nakan ɗora yaji a kai idan ba, musamman in ba shinkafa da miya ba ne. Wato shinkafa da wake ko fara ko kuma jollof kan ɗaura mata yaji. Kuma in zan dafa ainin taliya da indomie kan sa yaji.

Eh gaskiya ina ajiya a yanar gizo, musamman abin da ya shafi, ah cryptocurrency. Nakan duk da cewa ba ajiya nake yi ba, nakan yi aiki ne a biya ne ta abin da ya shafi cryptocurrency sannan kuma in amfani da cire kuɗina amfani da su. Amma nakan yi ajiya a yanar gizo kamar internet abin da suke ce wa internet banking. Nakan yi shi da banki na.

Eh gaskiya bana sa safa kullum, amma a lokutan sanyi nakan yi amfani da safa kusan kullum. Kusan ma in ce in na sa ta tun safe bana cire ta har ƙila sai washe gari kuma in zan sake yin wanka. Amma dai in ba lokacin sanyi ba ban cika amfani da safa ba.

Cajin waya mu a nan Najeriya duk sanda aka kawo wuta, ko wayarka ta cika ko ba ta cika ba, indai akwai wuta to za ka sa caji. Ni ma haka na ke yi. A inda duk aka kawo wuta, indai wayata ba ta cika ba ne gaba daya, to nakan sa ta domin yin caji.

Mene ne ke sa ni dariya? Ni gaskiya, ehm, ba zan ce ga wani takamaiman abu da ke sa ni dariya ba wai na musamman. Abin da dai zai iya sa wani dariya, to ni ma zai iya sa ni dariya. Musamman abin ba ya ƙunshi shirme ba ne. Musamman abin da yake na ban dariya din. To ni ma zai iya sa ni dariya.

Eh lallai, ranar da aka yi albashi nakan samu kaina cikin farin ciki. Domin kuwa, eh a ranar ne duk wasu buƙatu da a ka ɗan jima ana ta jiran albashi domin yin su. Ranar ne ake samun daman da za a yi waɗannan abubuwa. Nakan ji farin ciki sosai ranar da aka biya albashi.

Eh zan yi cewa kusan kullum ina kunna Bluetooth ɗin wayana domin kuwa ina amfani da, eh ina amfani da wannan abin da abin ji na kunne wanda yake amfani da Bluetooth. Ina amfani da shi, haka kullum ma ina buɗe Bluetooth ɗin wayata.

Eh, sabulun da nake amfani da shi, eh sunanshi, eh na manta sunansa gaskiya. Made sabulu ne wanda yake mai ƙanshi sannan kuma yana da ɗan girma sosai. Eh, eh.

A gaskiya ni ba na cin farce. Eee, na du farce, na farce na irin yataru idan na hannu ne na kan cire shi da ainihin abun cire farce. Sannan in na ƙafa ne shi ma na kan cire shi da abun cire farce. Amma ni ba na cin farce gaskiya.

Eh ina motsa jiki gaskiya amma ba wai motsa jiki ta hanyar gudu ba a'a. Har kullum nakan fita domin idan zan je siyayya kasuwa ma ban cika hawa abun hawa ba domin in samu motsa jiki. Wannan yana iya kasancewa sau uku ko sau huɗu a sati.

Kwarai ma kuwa rubutuna yana da kyau sosai kuma rubutu ne wanda yake, ana iya karanta shi sosai. Mai karanta zai iya karanta shi cikin sauƙi sannan kuma duk wanda ya gani zai tabbatar da cewa rubutun yana da kyau sosai. Matuƙa.

Eh idan zan tafi wani wuri gaskiya ina amfani ne da abun nan motar haya wato abun hawa wanda yake da ƙafa uku wanda muke kiransa keke napep a nan ɓangaren mu. Da shi nafi hawa gaskiya wani lokaci na kan hau babur don idan zan je wuri musamman lokacin da nake sauri ko cikin hanzari amma mafi yawan lokuta na kan hau a daidaita sau.

Eh wani lokaci gaskiya na kan yi amfani da wannan musamman a waya. Abubuwan da nake buƙatar in tuna su domin yin su a cikin lokaci. Kamar misali idan akwai wani zama na musamman da nake da shi ko wani taro da nake son halarta domin kan manta, na kan sanya tunatarwa a cikin waya domin in samu tuna.

Sosai kuwa. Ina da shukoki da yawa a cikin gida wanda yake da hannuna na saka su. A halin yanzu ma akwai shuka da na yi wanda nake renon su. In suka girma zan ƙara shuka su a ƙasa domin su ci gaba da girma domin kowa ya samu ya amfana. Ina da tsire-tsire sosai. Ina da shukoki da yawa a cikin gida.

Ina yin bacci da rana. Bacci da rana yana da amfani. Yakan rage wa mutum gajiya da wahala da yayi na ayyuka da yayi a cikin yini. Idan nayi wannan bacci gaskiya, nakan samu sauƙi sosai na ainihin gajiya kuma abun nan, samun ƙarfi na ci gaba da yin ayyuka a lokutan da suka rage na yini.

Gaskiya yanzu dai bana sauraron rediyo. A da, a ƴan shekarun baya, ina daga cikin mutanen da suke sauraron rediyo sosai, musamman abin da ya shafi rediyo na FM. Nakan kunna musamman da daddare domin sauraron waɗansu shirye-shiryaye da suke ake gudanar da su a tashoshin da nake saurara.

Eh gaskiya yadda nake haduwa da abokan cinikina shine ta hanyar yanar gizo. Domin ni ma'abocin saye da sayar da ainihin abubuwan cryptocurrency to yawanci kuma wanda suke wannan irin wannan harkar sukan yi ta ne ta yanar gizo kuma ni ma dai tanan din nake ainihin haduwa da abokan hudda abokan ciniki.

Kwarai, ina cire takalma a gida lokacin da zan shiga ɗaki domin mu al'adarmu shine ba a shiga ɗaki da takalmi. Duk wanda zai shiga ɗaki yakan ajiye, eh, takalmarsa ne a ƙofar ɗaki ko kuma ya ɗauke su, ya rike su a hannunsa ya shiga da su ɗaki ya ajiye su inda ya kamata. Eh, ina cire takalma a cikin gida amma ba wai a ko ina ba. Yauwa idan zan shiga ɗaki ne nakan cire takalma.

Eh ina da takalma za su kai biyar ina ga. Akwai wanda nake amfani da su idan za ni wurin aiki, ko wanda nake amfani da su idan zan giye, idan zan je wuri wanda yake ba mai nisa ba, kuma wanda nake amfani da shi a cikin gida domin yin waɗansu ayyuka.

Gaskiya na fi son fanka amma ita kanta fankar ba, bana son in cika mata gudu saboda ni iska in tayi yawa tana damuna. Sannan shi AC bana sonsa saboda wannan sanyin da yake dashi yana haifarmini da matsala a cikin jikina.

Gaskiya bana yin waƙa lokacin da nake wanka. Domin wannan mu a wurin mu a yankin da nake, wannan ba ɗabi'a bace mai kyau, eh yin waƙa ko magana ma dai sanda mutum yake wanka. Ba ɗabi'a bace mai kyau gaskiya. Bana yin waƙa lokacin da nake wanka.

Muna samun horo a wurin aiki lokaci bayan lokaci. Yawanci, yawancin ma'aikata sukan samu horo ne a ƙarshen shekara. Ma akwai, akwai irin ko in ce akwai wani ɓangare na ma'aikata wanda su suna samun horo ma duk bayan wasu ƴan watanni.

Ni gaskiya sa hannu na ba shi da wani wahala. Kawai, ah, duk da cewa ba zan fito filin faɗi yanda yake ba, haƙiƙan. Amma sa hannu ne mai sauƙi wanda yake ya ƙunshi wani, wani, wani harafi cikin haruffan sunana sannan kuma da wasu 'yan kwane-kwane dai haka. Amma ni sa hannuna ba mai wahala bane gaskiya.

Eh gaskiya nakan taimakawa mutane ta ɓangarori da dama amma abun da yafi jan hankalina shine nakan taimakawa mutum idan ina da kamar kuɗi haka wanda naga yana da buƙatar taimako na kuɗi nakan yi ƙoƙari wurin taimaka mashi in ina da hali. Sannan kuma wanda naga yayi wani abu ba daidai ba shima nakan taimaka mashi ta hanyar tunatar da shi da nuna mashi rashin dacewar abun da yake yi.

Eh gaskiya madubi guda biyu kawai muke da shi a gida, kuma wannan maduban kawai suna cikin ɗakunan kwana ne guda biyu da muke da su. Eh kusan zan iya cewa su ke nan madubin da muke da su na cikin ɗaki, sai kuma ba za a iya samun ƙanana wanda suke ba su fi wanda za a riƙe su a tafin hannu ba. Su waɗannan suna cikin kaman ban ɗaki ne.

Eh gaskiya, ni inada yara. Kusan bazan iya cewa ga wai yawan adadin share ɗaki da ake yi ba. Akan share ɗaki ne a duk lokacin da yara suka ɓata shi. Amma akwai shara da ake yi ta kullun kullun. Wanna ko an ɓata ɗaki ko ba a ɓata ba za a share.

Gaskiya ni na fi son yanayi wanda yake ya fi kusa da zafi. Ba wai yanayin zafi ba kamar irin yanayin da muke ciki yanzu mu a nan a Zariyar mu ta Najeriya. Yanayi ne wanda yake akwai iska, babu zafi sosai sannan kuma babu sanyi yauwa.

Gaskiya a duk faɗin Najeriya, a yanzu ba inda nake so in ziyarta sai ainahin garin Maiduguri, wato dake jahar Borno. Lallai ina son in ziyarci wannan jaha sai kuma in ziyarci wannan gari, sai kuma wuri na biyu da nake so in ziyarta shine jahar Jigawa.

Ina fara aiki yawanci da safe ne. Idan nayi sallah asuba, na dawo nakan zo in fara aiki zuwa kuma abin da ya sauka kafin an kai ga cin abincin safe. Sannan kuma daga baya, ran ranan zuwa aiki ne sai a tafi aiki ko ba ranan zuwa aiki ba ne sai a ci gaba da ayyuka na gida.

Eh gaskiya ne, ina da matsakaiciyar murya ce. Murya ta ba ta da karfi sosai sannan kuma ba a hankali ta ke ba. Matsakaiciya wacce duk in nayi magana a matsakaicin sauti wanda yake kusa da ni, wanda bai nesa sosai ba kuma zai ji ni.

Gaskiya na fi son kallon fim wanda yake, eh, na, na yaƙi haka musamman, eh, irin na da wanda yake nuna al'adu irin na da da sauransu sannan kuma ina son fim wanda yake nuna abun nan, eh, abun ci gaba da kimiyya, fasaha da sauransu.

Gaskiya bana tara tsabar kudi, saboda ni duk ayyukan da nake yi yawanci ana biya na ne ta yanar gizo. So in aka biya ni, in dai ba kuɗaɗen da nake da buƙatar su ba a tsaba, kaman kuɗaɗen da zan yi kyauta da su ga mutanen da yake, sai dai in ba su hannu da hannu ko kuma idan zan sayi wani abu a kasuwa wanda yake, eh baya buƙatar tura kuɗi ta, ta, ta, ta yanar gizo. So shi ne nakan ajiye wa'innan tsabar kudi. Amma tara su gaskiya bana tara tsabar kudi.

Eh gaskiya ina, ina iya yin iyo a ruwan da yake, wanda yake a tsayayyen ruwa kamar a cikin ah swimming pool ko kuma abun nan wani tafki wanda yake ruwansa baya gudu. Amma kamar ruwa irin na rafi ko kuma magudana wadda take ruwa na zuwa daga ƙarfi, bana iya yin iyo a ciki.

Eh, ni yes ya nafi amfani da hannun dama, a saman gurin cin abinci da sauran ayyuka. Amma a gurin, a banɗaki yayin yin tsarki, gaskiya ina amfani da hannun hagu ne. Amma kamar su rubutu, cin abinci da sauran su, duk waɗannan da hannun dama nake yi.

Gaskiya na fi son tufafin auduga domin kuwa mu a yanayin da muke da shi a nan kasar mu ko ince a ɓangaren arewacin kasar mu kayan wanda suke na auduga sun fi rashin ɗaukar zafi da kuma abun da abun da ya kama da haka.

Gaskiya na fi son bikin sallar Idi, ah sallar Idi ta abin nan wacce ake yin ta bayan azumi. Domin a nan na fi samun nishaɗi domin kuwa mun yi azumi an, an sha ibada da sauransu. Eh sallar bayan azumi ita ce, shi ne bikin da na fi so.

Eh ina kunna sanarwa na applications, eh kamar na WhatsApp da ainihin na, na, na, na Twitter domin samun, eh sakonni a lokacin da suka, aka turo su ko suka afo.

Ni gaskiya yadda nake kula da gashina shine kullum in nayi wanka, nakan sa buroshi, abin taje kai, na taje kaina na shafa masa mai. Shi kenan kuma idan ya ɗan taru sai in je gurin masu aski na aske kaina. Wannan shine kawai iya abun da nake yi ma gashina gaskiya. A'a wannan gashi na kai kenan. Idan kuma gashi ne kamar irin su na Hammata da matse matsi su waɗannan nakan wanke su a duk sanda zan yi wanka. Idan kuma suka ɗan yi tsawo haka kaɗan sai in aske su suma da kaina ba sai na je gurin aski ba.

Eh, ayi mu a nan Najeriya kusan wajibi ne duk in zaka kwanta bacci ka kulle ƙofa. Madam kuma yayi wasabi da tsaro, eh, kar wani ya shiga. Kaje kana bacci ka bar ƙofa a buɗe, ka zo ya ɗauke maka wani abun ko ya yi maka wani lahani. Kullum in zanyi bacci lallai sai na tabbatar da cewa na kulle ƙofa. Na saka makulli ma da maƙata.

Eh gaskiya ina amfani da waya sosai sabida ko ayyuka da nake yi wasu ma a yanar gizo nake yi, wani lokaci da waya wani lokaci da kwamfuta. To wannan yasa ina dadewa sosai yayin da nake amfani da wayata. Yakan kai awa ainihin biyar zuwa takwas.

Eh, in abinci ya ragu gaskiya, idan mai kyau ne bai lalace ba nakan ɗumama shi, na yi amfani da shi. Idan kuma ya lalace, wanda ba za a iya ɗumamawa ba sai a ba wa dabbobi. Dabbobi kamar kaji haka da agwagi da kuma tumaki.

A'a mu ba ma sa uniform a wurin aiki gaskiya. Ma'aikata wanda suke cikakkun ma'aikata basa sa uniform, amma kamar masu gadi haka su sukan sa uniform kuma ma'aikata wanda suke aiki a, a asibitin ma'aikata su ma suna sa uniform kamar likitoci da abun nan masu jinyar marasa lafiya. Su ma sukan sa uniform.

Gaskiya bana son cin abincin titi ko abincin kasuwa. Ni na fi son inci abinci a gida. Duk abincin da maye burge ni nawajene. Idan ma na siya to bana ci a titi, nakan zo da shi gida ne inci tare da iyali na.

In gaskiya, miya mai zafi ba ta damun ba, ko miya mai zafi ce ko mai sanyi duk, duk ɗaya ne a guduna. Abun da yafi muhimmanci shine abinci mai zafi, yauwa, musamman shinkafa. Na fi son mai zafi, miya ko mai sanyi ce ko mai zafi duk wannan ba damuwa ta ba ne.

Eh ni bani da wani wuri na musamman da nake ajiye hotunan wayata, inda duk, eh, ma'ajiyar waya take a nan nake, ma'ajiyar hotuna take na waya. A nan nake barinsu gaskiya bana kai su wani guri na musamman.

Abin da nake yi da farko da na isa ofis shine, da zarar na sa makulli na buɗe ofis ɗin, nakan fara ne da kunna fanka da kunna wuta tare da kunna AC. Sannan kuma in tabbatar da cewa masu shara sun share ofis ɗin idan ba su riga sun share ba. Idan kuma sun share, sai kawai na ajiye jakata a kan teburi na. Na kuma ɗau haramar yin aiki.

Sosai ma kuwa, ai duk sanda zan yanka albasa, idanu na sai sun cika da hawaye sosai. Ko mai ƙanƙantar albasar fa, wallahi ni ina yin kuka sosai yayin da nake yanka albasa. Wani lokacin ma har sai ta kai ma na bar inda na yi yankan albasa.

Ni gaskiya ne na fi son miyar, eh, miyar, miyar tumaturi wato miyar dagedage kenan. Na fi son miyar dagedage musamman wacce ta ji kayan haɗi da kuma nama ciki, musamman naman kaza. Sannan kuma ina son miyar ganye itama miyar, miyar alayyahu.

Gaskiya a kayan marmari, na fi son kankana da ainihin gwanda. Ina son abarba ita ma, amma dai kankana ita ce wacce, aah wacce zan ce na fi so gaskiya sama da kowane kayan marmari domin tana ba ni nishaɗi sosai. Ahh musamman in ya kasance tana da zaƙi, an sami mai zaƙi.

Gaskiya na fi son na zauna a kujera. Amma idan na gaji sosai, na fi so in zauna a ƙasa na miƙe ƙafahuwa na. Domin kuwa wani lokacin idan mutum ya gaji, yana buƙatar yayi irin wannan zaman domin huce gajiya ko kuma, eh, samun sauƙin gajiya.

Eh nakan yi kiran bidiyo gaskiya amma bana yinshi gaskiya sai dai idan inada wani taro wanda zai gudana a yanar gizo, taro musamman tarurruka masu muhimmanci wanda akwai bukatuwar yin kiran kira na bidiyo bana audio ba.

Kuɗin wutar lantarki da nake biya a wata a nan a Zariya, Najeriya dubu shida ne nake biya kowane wata. Duk da cewa ma dai mu anan yankin mu wannan kuɗin da nake biya gaskiya kusan in ce a unguwar da nake kuɗin ya yi tsada. Domin kuwa akwai masu biyan dubu huɗu, dubu biyar.

Mu a nan ba mama da gidan fim, balantana ma ince zan je. So bana zuwa gidan fim. Duk abun da nake buƙata in kalla, ina kallo ne a waya ko a kwamfutata yauwa ko kuma a talabijin wanda muke amfani da shi a gida. Baba na zuwa wurin, ah, gidan kallon fim.

Gaskiya ni bana son ma iska ko ƙura mai yawa. Wannan ya sa bana son zama kusa da taga. Lokacin ma in ana iska ni nakan saka ya tagan in jawo ta Zamanto abin da na bari a buɗe wanda yake, na san cewa ba mai yawa ba ne. Bana son zama kusa da taga.

Eh sosai. Muna amfani da ruwan rijiya musamman wurin bawa dabbobi da bawa shuke, shuke-shuke da tsirrai da kuma wasu ayyuka na gida kamar wanke-wanke da sauransu. Muna amfani da ruwan rijiya ƙwarai da gaske.

Eh nakan sanya agogo a hannu sosai mu samman a da. Ma yanzu gaskiya ban cika damuwa da wannan ba saboda mafi yawan lokuta in ka sai agogon ba'a samun masu kyau mu'anan sosai. Sai ka ga da ka saya bayan lokaci kaɗan da agogon ya lalace. Ni kuma gaskiya bana son sa agogo wanda ke baya aiki.

Ba ma, ba mu da wifi a gida gaskiya. Muna amfani da, ah, intanet ne na waya. Kowa yana amfani da na wayar sa. Idan ma wani ba yi da shi to yakan buƙaci ɗan'uwansa ya buɗe mun ta, ya buɗe masa hotspot. Ya yi shiya, su yi shiyarin network amma ba mu da wifi na gida.

Ba mu da dabba a gida gaskiya. Kasancewar muna da shuke shuke da yawa kuma ba mu da wurin da za mu killace dabbobi. Wannan ya sa gaskiya ba mu ajiyar dabba. Ba mu da dabba ko ɗaya a cikin gida, sai dai, eh na maƙota kamar maguna da sukan hauro su shigo mana gida.

Gaskiya yawanci da, da, da, da cokali nake cin abinci saboda na fi samun, aa na fi samun yadda nake so wurin cin abinci. Kusan ma in ce in ba wai irin su tuwo ba shima ɗin gaskiya da cokali nake ci, sai dai idan ya kasance babu cokalin to sai a ci da hannu.

Gaskiya na fi son naman kaza eh da kuma eh abun nan naman rago kayan ciki musamman idan an dafa shi aka yi farfesun sa. Wannan shi ne abin da na fi so a nama.

Eh ina tafiya da sauri idan ya kasance ina hanzari domin zuwa wani guri. Amma a mafi yawan lokuta ina tafiya ne matsakaicin tafiya, shi ba sauri ba shi kuma ba tafiya a hankali ba sosai.

Gaskiya ina da kyakkyawar, eh, dangantaka ko kyakkyawar mu'amala da abokanan aiki na tun daga wanda muke a, a ofis ɗaya da wanda muke ɓangare ɗaya da kuma sauran ma'aikata na wurin aiki gaba ɗaya. Muna da kyakkyawar dangantaka da su.

Eh ƙwarai kuwa, akwai ƙwarin da nake jin tsoron su kamar irin su kunama da, eh abun nan da wayan da suke makamantan wannan kunama, gizo gizo kai har ma da ƙwari ƙanana irin su cinnaka. Domin ko ba komai in ya cije ka ai za ka ji raɗaɗi da zafi.

Eh to, idan na zo wanke tufafi gaskiya ina wanke wa ne sau biyu. Idan tufafi ne wanda suka yi datti sosai to sai a wanke sau uku. Ma'ana ina nufin wanki na farko zan wanke shi da omo ko sabulu. Idan beyi datti sosai ba, wanki na biyu kuma sai in wanke shi da ruwa kawai. Idan kuma ya yi datti sosai zan wanke da omo ko sabulu sau biyu sai kuma wanki da ruwa ba tare da omo ba.

Sosai kuwa ina siyan kaya a na yanar gizo. Bana manta wa abu na farko da na taɓa siya a yanar gizo. Akwai wata waya da na taɓa siya, har ma aka zo aka samu matsala. Wayar bata iso ba aka maida mun da kuɗina. Sai kuma a kwanan kwanan nan, eh computer da nake amfani da ita ma a yanar gizo na siya ta.

Eh nakan karanta jarida gaskiya amma ba wai ko da yaushe ba kuma yawanci jaridan ma da nake karantawa ta yanar gizo ce. Idan na ga sako wanda yake muhimmi ko kuma tunatarwa dangane da jaridin da nakan ɗan bibiya ya ɓullo da kuma labari wanda yake me jan hankali to nakan buɗe domin karanta.

Eh nakan jurewa barkono mai yaji musamman idan eh zan ci shinkafa da wake da mai da yaji. Eh indi komai yajin komai zafin yaji gaskiya ina iya amfani da shi idan wurin cin abinci nakan jure sosai.

Gaskiya ni kasuwancin duk da nake yi fa ta yanar gizo nake yi. So gaskiya bana wani tafiya zuwa wani guri ko wani gari domin yin kasuwanci. Duk kasuwanci na suna gudana ne ta yanar gizo, siya zan yi ko kuwa sayarwa, duk a yanar gizo nake.

Eh waya na tana daidaita haske da kanta amma ni gaskiya ban cika son wannan ba, saboda wani lokaci akan samu matsala idan na fita da rana haka. Eh kuma na fito daga cikin ɗaki sai hasken maimakon yin ƙaru sai ya ƙi ƙaruwa kuma sai in zama ina ta laliben ina zan danna a cikin waya saboda babu isasshen haske. To shi yasa na fi son in bar hasken eh yadda zan daidaita shi da kaina ba wai ya daidaita kansa ba.

Gaskiya a nan yankin mu ba mu da, ba'a kiwon dabbobi haka na gida. Ina kiwon kaji amma gaskiya yawanci kaji ne na turawa. Aaa, ba mu cika cin, ba na jin kukan zakara sabida a nan ba'a kiwon su gaskiya sosai.

Yawanci na fi zuwa kasuwa a ranakun ƙarshen mako ko kuma tsakiyar mako, kamar yau da yake ranar Lahadi. Yanzu ma haka nan ba da jimawa ba zan fara shirye shiryen zuwa kasuwa domin yin sayayya na abubuwan yau da kullum.

Gaskiya na fi son ɗaki wanda yake yalwatacce, ah wanda yake da isassun ah hanyoyin samun iska kamar windo da kuma isasshen haske. Kuma in so samu ne launin ɗakin ya zama akwai kala ba wai fari ba kawai.

Muna da bokitai da yawa a gida. Zan iya cewa za su kai goma. Akwai waɗanda mukan yi ajiyar ruwa a cikinsu, bokiti masu mura fakenan. Akwai kuma waɗanda muke amfani da su wurin ɗiban ruwa daga rijiya ko daga famfo. E, akwai kuma waɗanda mukan ajiye su sabida amfani kamar wanka da sauransu.

Gaskiya ina cin tafarnuwa amma ba ɗanya ba. Ina cin tafarnuwa cikin miya da yaji da waɗansu abubuwa masu kama da wannan. Amma tafarnuwa ɗanya gaskiya bana cin ta ba. Bana son jin warinta. Kuma nakan yi amfani da man tafarnuwa amma ba kasafai ba.

Eh, abun da nake fara yi da safe bayan na farka daga bacci, nakan shiga banɗaki na yi alwala, na wanke, na yi abunan, na yi alwala, na wanke baki. Sannan idan na fito nakan yi shirye-shiryen zuwa masallaci wanda daga baya kuma idan na dawo wani lokaci nakan yi bacci, wani lokacin kuma nakan shiga yin waɗansu ayyuka.

Abincin gargajiya wanda na fi so, na fi son ainihin abun nan shinkafa da wake da mai da yaji. Sannan kuma ina son shinkafa da miya, duk da cewa shinkafa da miyar idan akwai nama kenan.

Kwarai kuwa ina yin addu'a kullum, musamman da safiya da kuma yammaci. Wani lokacin idan na samu dama nakan yi addu'a cikin dare ko kuma idan na yi sallah nakan yi ƙoƙari wurin yin addu'a. Da waɗansu lokutan ma dai daban waɗanda ba waɗannan ba nakan samu in yi addu'a.

Eh, idan na kamu da mura nakan yi ƙoƙari in samu hutu sosai. Sannan, nakan yi ƙoƙari wurin amfani da waɗansu abubuwa da za su rage min ko su saukaka mura kamar irin su citta haka da su kanunfari. Nakan yi amfani da su ko a cikin shayi ko kuma in markaɗa su, in haɗa lemo wanda zan yi amfani da shi domin samun sauƙi.

Gaskiya bana kallon Inuwa ta. Ba ma ni da lokacin da zan zai kallon Inuwa ta. Eh, domin ban ga amfanin yin hakan ba. Eh, sai dai, eh yana iya kasancewa a cikin lokuta kankani.

Ba na kunna kendar a gida. Abubuwan da nake amfani da su domin haskakawa ba kendar ba ne. Ina amfani da, aaah, rechargeable, aaah, fitila rechargeable. Ina amfani da kuma ta solar. Tsanan wani lokaci na kan yi amfani da waya ta wurin haskawa.

Gaskiya ne na fi son bayar da kyauta ta kuɗi, domin kuwa kyautar kuɗi ita ce duk wanda ka ba dai mabukaci ne, in ka ba shi zai karɓa tare da jin daɗi da farin ciki. A duk abin da yake saɓanin wannan, to balalle ne zamanto ya yi amfani ko kuma ya gamsar da buƙatuwar da ake da ita ba.

Ni a gurin aiki inda nake aiki, yadda nake neman izinin yin hutu shine ta hanyar rubutawa a takarda. Muka rubuta neman izinin hutu zuwa ga shugaban sashe ko kuma shugaban ma'aikata. A duk lokacin da mutum ya buƙaci hutu, zai yi ƙoƙarin rubuta wannan. Idan an yarje mashi sai ya tafi hutu.

Eh, kusan kowane lokaci ma dai ni ina amfani da intanet gaskiya. Don a cikin awa ashirin da hudu zan iya cewa,, aƙalla awa goma sha biyu ina amfani da intanet. Waɗanne lokutan da nake kashe intanet ma kusan ƙalilan ne idan ka yi la'akari da yawan awannin da muke da su a rana.

Gaskiya ba kullum nake duba kalanda ba. Ina duba kalanda ne a lokacin da nake buƙatar shirya wasu muhimman abubuwa kuma nake so na, na, na kiyaye wani lokaci wanda, eh wani abu wanda yake nan gaba muhi-muhi-muhimmi wanda zai faru.

A'a, na fi son zama mana. Eh, duk da cewa wani lokaci kuma in zaman ya yi yawa, nakan ɗan tashi domin in miƙe ɗan zagaya domin samun sauƙi amma dai a takaice nafi son zama yayin aiki da kuma wasu abubuwa dai haka.

Eh, lokacin hutu daga cikin abubuwan da nake yi na shaƙatawa akwai kallo na fina-finai, wani lokaci kuma nakan fita domin kai ziyara ga ƴan uwa da abokanan arziki. Sannan idan kuma na gaji, nakan yi ƙoƙari in samu hutu in yi bacci sosai.

Eh ina amfani da net ɗin sauro wato gidan sauro kenan. Domin kuwa mu a nan yankin muna gaskiya muna fama da matsalar sauro. Kusan ma ince duk maganin da zaka sa na wanda zai kashe sauro baya kashe su gaba ɗaya. Wannan ya sa dole muke amfani da net ɗin sauro domin guje wa sauro musamman lokacin da muke bacci.

Ni an haife ni ne a watan, a watan Mayu wato wata na biyar kenan a cikin watannin shekara. Ina alfahari da wannan wata nawa na haihuwa. Sannan kuma ina jin daɗin kasancewa ta a cikin waɗanda aka haife su a wannan wata.

Gaskiya ni nakan daɗe ma ban sha magani ba, sabida Allah ya sa ina da lafiya daidai gwargwado. Bana da wani ciwo wanda yake buƙatar na sha magani kullum kullum. Hassali ma cutar da ta fi damu na cutar mura ita kanta bana shan mata wani magani. Na a zo a gani gaskiya.

Eh na fi zuwa kasuwa da safe gaskiya. Idan ban samu zuwa da safe ba sabida wani dalili, toh nakan bar zuwa kasuwan sai da yamma, can kamar haka kusan kafe rana dai ta fadi. Wasu ma sukan ce wai abubuwa sun fi sauƙi a kasuwa dai da yamma, musamman abubuwan da suke masu lalacewa kamar irin su nama, kayan miya da sauran su.

Eh kujerunmu da muke da su, kujerun da nake da su a ɗaki gaskiya suna da daɗin zama sosai sabida eh suna da akwai wadatuwa wurin zama sannan akwai laushi suna da laushi, sannan kuma eh idan ka zauna kai kanka za ka samu nishaɗi da kuma jin daɗi.

Eh a gidan mu gaskiya zan iya cewa mu ba za mu kai mu goma ba. Akwai ina da 'ya'ya biyu da ni da iyalina, sai kuma 'yan uwana sannan da mahaifina. Zan iya cewa mu shida kenan a gida.

Aske a bikin ranan haihuwa, haihuwa ni bana wani yin bikin rana haihuwa. Eh wani lokacin ma nakan manta ma, sai idan bankuna na da kuma wasu apps haka na waya sun tunatar da ni cewa yauce ranan haihuwa. Ma ni bana wani bikin ranan haihuwa.

Eh gaskiya na fi son tagzi, sabida tagzi din na fi samun, na fi samun natsuwa da kuma walwala haka da kuma abun nan samun biyan bukata cikin lokacin da ya dace. Domin da yawa a bas din za ka ga ana samun ɓata lokaci da tsaye-tsaye haka. To na fi, na fi son shiga tagzi idan zan yi tafiya.

Eh, a kullum na kan farka ne, misalin ƙarfe, eh, huɗu haka zuwa ƙarfe biyar na safe idan lokacin da gari ke wayewa da wuri. Idan kuma lokacin da gari bai wayewa da wuri, lokacin na fi farkawa ƙarfe biyar haka zuwa ƙarfe biyar da rabi.

Eh gaskiya, na fi amfani da, ah, WhatsApp domin karɓan saƙonni. Ina amfani da kuma app na message na cikin waya. Wurin karɓan saƙonni na, na, na rubutu kenan. Sannan ina amfani da app ɗin Gmail domin karɓan saƙonni ta ainihin email.

Abincin da nake ci da safe, nakan ci, nakan ci shayi da biredi da ainihin wainar kwai, sannan nakan ci, nakan sha koko da ainihin ƙosai. Sannan wani lokacin kuma idan akwai tuwo mu kan ci ɗumamen tuwo haka ko kuma waina.

Gaskiya ban iya rera waƙa ba, duk da cewa ina da murya da zan iya yin hakan amma kwata-kwata ban taɓa rera waƙa ba ma kuma bana tunanin ma a nan gaba zan rera waƙa don kwata-kwata ba ni da sha'awar yin hakan. E.

Eh ni ina amfani da wayar Android ne wato Redmi 14C domin wayan gaskiya kamfanin suna kokari matuƙa. Wayoyinsu suna aiki sosai, suna da ƙarko. Ni ma'abocin amfani da intanet ne sosai, wato yanar gizo kuma wannan waya tana da sauri wurin amfani sannan kuma tana ɗaukar ayyuka da yawa cikin lokaci guda.

Kwarai kuwa na iya dafa abinci sosai, tun daga kan dafa su shinkafa, taliya, eh, da dai sauransu, har ma wasu daga cikin abincin wayanda suke na gargajiya wanda suke ba masu wahala ba, kamar irin su danwake duk ina iya yin su.

Eh, muna amfani da tsintsiya ne na gargajiya. A muna amfani da tsintsiyen zabori domin share-share na tsakar gida da kuma wuraren da suke ah kamar na cement hakanan. Sannan muna amfani da tsintsiyar laushi wanda muke amfani da ita wurin share kamarerin su cikin ɗaki haka da su kicin wato madafar abinci.

Eh toh, akwai abubuwa da dama da nake so na yi a karshen mako musamman ma yau Lahadi. Aaa ina so in je kasuwa nan ba da jimawa ba domin yin sayayya. Sannan bayan haka ina so in kai ziyara izuwa anjima. Sannan daga bisani kuma ina so da yamma na samu waɗansu huta sosai saboda gobe Litinin za a koma bakin aiki.

Yo ai ni ba ma na amfani da wandon da zan sa masa bellt Gaskiya yawanci idan wando ne na kanti, na fi son na yi amfani da wanda yake da roba. Sannan ban cika amfani da ƙananan kaya ba ma. Na fi son kaya na gargajiya wanda kuma su da mazagi suke amfani ba, ba bel ba.

Eh gaskiya ina son ɗaukan hotuna amma ba wai ko da yaushe ba. Nakan so in dauki hotuna ne lokaci kamar lokuta kamar irin lokaci na biki haka. Da wani lokaci dai da ake haka samu kai cikin nishaɗi ko wani yanayi na jin daɗi amma ba wai ko da yaushe ba.

Eh nakan biya kuɗi ta waya tun daga kudi kama daga kuɗi wanda yake na wani aiki da aka yi mini. Nakan biya kuɗi ga wanda ya mun aiki ta hanyar waya ta amfani da yanar gizo. Nakan biya kuɗaɗen wuta, kuɗin ruwa da kuɗin sayan data duk ina yin wannan ne ta ta waya tare da amfani da yanar gizo.

Gaskiya a duk 'ya'yan itatuwa, abin da na fi so shine kankana, ko ince kayan marmari kenan. Amma ɓangaren kayan itace kuma, wanda suke fitowa a bishiya, gaskiya na fi son gwaiba. Eh na fi son gwaiba, sabida yanayin ɗanɗanon sa dai da sauransu, wanda yake ɗanɗano ne na musamman.

Eh, yayin lokutan da ko sau nawa ake share gida gaskiya ya danganta ne daga yanayin yadda, ah yanayin yadda aka ɓata gidan. Munan muna da yara wani lokacin sai ka ga an yi shara ma sau, sau huɗu ko sau biyar. Amma dai a kullum dai in aka tashi da safe bayan an gama karyawa akan share gida a ƙalla sau ɗaya da yara na.

Gaskiya nafi zuwa kasuwa ranar Asabar. Nakan je kasuwa a ranar Juma'a ko ranar Lahadi. Amma dai yawanci nafi zuwa ranar Asabar, sai dai idan akwai wani sha'ani ko biki wanda ya ratso a tsakani, nakan je ranar Lahadi.

Eh yaushe nake yin wanka gaskiya ya danganta ne daga yanayin da ake ciki. Eh idan ana lokacin sanyi to na fi so in yi wanka, wanka da yammaci haka ko da rana. Ma in lokacin zafi ne eh yanayin buƙatuwar da ake da ita shi ke nuna lokacin da za a yi. Eh na fi yin wanka da ainihin eh da almuru da lokacin zafi.

Ina wa zai so ya zauna a ƙauye? Ai ni na fi son zama a birni. Ai zama a ƙauye ai lalura ne. Yauwa zama a ƙauye sai 'yan ƙauye. Mu da muke 'yan birni a bar mu mu zauna a birni. Yauwa ai ba za ka haɗa zaman ƙauye da zaman birni ba ko su 'yan ƙauyen in suka zo birni ai ba sa so su koma ƙauyen.

Eh, lokacin da babu wutar lantarki gaskiya nakan ɗanyi abubuwa da dama. Nakan tsaya ita ɗan ɗanna waya haka, eh, koyon bincike a waya. Wani lokacin kuma nakan zagaya baya inda ɗan ƙaramin lambu na yake domin kula da shuke-shuke da waɗansu ayyuka de haka a wanda suke makamantan waya.

To, ni da nake ƙaramin ma'aikaci, ai teburi na ba wani teburi ba ne na musamman. Teburi dai wanda yake a, a teburi na yadda ya kamata duk wani ma'aikaci ya kasance. Ma'ana dai teburi dai mai sauƙi wanda yake da wurin ajiya guda biyu. To, shi ne dai kawai a takaice.

Gaskiya ni bana son fanka a ƙure gudun ta ma, so na fi son fanka a sa ta a gudu wanda yake ko dai na ƙasa can ga ko kuma wanda yake matsakaitce, ya danganta daga lokacin da ake ciki. In lokaci ne na iska ko sanyi, na fi so a sa ta a gudu wanda yake na can karke na ƙasa.

Kwarai ma kuwa, na iya hawan keke. Ai duk a cikin abubuwan hawa ma ba wanda na fi so kamar keke. Na fi iya shi kuma na fi ƙwarewa a wurin hawansa. Kuma shi ne kaɗai abin hawan da zai ba ka dama wurin motsa jiki yadda ya kamata. Amma hawan mashin ko mota, wannan kawai ana yi ne domin samun sauƙi amma babu kamar hawa keke.

Eh, ni a wurin aiki gaskiya ba wani abinci mai nauyi nake ci ba. Yawanci na fi son in sami, eh, kamar fanke haka ko abun da yayi kama da wannan, sai in samu lemu haka ko shayi idan akwai, na haɗa da shi sannan na ɗora da ruwa. Wannan shine kawai abin da nake ci a wurin aiki.

Eh kasance wata malami a wurin aiki wannan yasa ina amfani da launikan tawada guda biyu ne da baƙi da kuma da da ainahin ja. Wani lokaci nakan yi amfani da, wanda yake shuɗi domin rubuta waɗansu muhimman abubuwa.

Hey ni kai nawa gare ni? Kai guda ɗaya gare ni. Don haka matashi guda nake amfani da shi. Wani ba irin mutanen nan bane masu juye juye wurin yinbacci To wannan yasa kawai matashi guda ma ni ya ishe ni. Ah, to me zanyi da guda biyu ko uku? Ballantana kuma sama da haka. Matashi guda ya ishe ni.

To, to ni wace irin jakar kuɗi kuma? Ni ya yi ba ni da wata jakar kuɗi. Aljihu na shine jakar kuɗi na. Ina dai da jaka ta saka kaya ta zuwa wurin aiki kuma baƙa ce. Eh, sai dai ban sani ba ko matata ita tana da jakar kuɗi. Ina ganin kamar launin, ina ga launin ruwan, ruwan toka ne.

Ni fa dangane da kuɗi bana wani rubuta abin da na kashe kuma abin da na yarda da shi shine in dai ana tashi a nema to Allah zai kawo. Eh wannan kuma ba shike nuna cewa bana tattali ba. Ina ƙoƙari wurin tattala abin da na samu ah da abin da zan kashe amma maganar lissafi gaskiya a rubuce babu shi. Duk lissafin da zan yi a cikin ƙwaƙwalwa ta nake yin shi.

Sosai ma kuwa ina bin ka'idojin aiki yadda ya kamata. Domin kuwa a matsayina na malami ana buƙatar na karantar da ɗalibai. Eh, akwai jadawali na aiki na karantar da su. Ina ƙoƙari wurin tabbatar da cewa na bi wannan jadawalin kuma na karantar da su duk abin da ya kamata. Ina ƙoƙari kuma ganin cewa sun fahimci abin da ya kamata su fahimta na karatu.

Eh gaskiya muna da kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da maƙwabtanmu musamman waɗanda suke suna ganin darajar mu. A kai waɗanda ma basa ganin darajan namu su ma muna kyautata alaƙar mu da su bama wulakanta su komai musu wani mugun abu. Sai dai waɗanda suke kyautata mana su muka fi damuwa da su wurin ganin cewa su ma eh mun kyautata musu yadda ya kamata.

Gaskiya ni nafi son wasan ƙwallon ƙafa. Domin badan komai ba wannan yafi bani nishaɗi. A'a nakan yi wasan ƙwallon ƙafa tare da yarana a gida. Sannan kuma nakan kalli ƙwallon ƙafa ma a TV haka da a cikin waya ta wani lokaci.

Eh da yamma yawanci idan ban gaji ba ina zagayawa ɗan ƙaramin lambu na domin kula da ainihin shuke-shuke da tsirrai, abasu ruwa da sa masu magani da abun da yayi kama da wannan. Wani lokaci kuma in na gaji gaskiya nakan huta ne na yi bacci haka wanda yake ba mai nauyi ba.

Eh, lokacin da nake samun hutawa a wurin aiki yawanci, ah, daga ƙarfe ɗaya ne zuwa ƙarfe biyu. Wannan shine lokacin hutu ga ma'aikata a wurin da nake aiki. Eh, nakan samu a wannan lokacin, mu je mu ci abinci sannan da kuma hutawa zuwa lokacin da za a koma bakin aiki.

Eh ƙwarai kuwa, ina ajiye kwafi na bayanai. Aaa nakan ajiye wasu a hard disk sannan kuma nakan ajiye wasu a drive wanda yake na intanet. Waɗannan su ne kwafin da nake ajiye wa sabida ko ta kwana, gudun ko ta kwana.

Eh gaskiya abun da yake mafi mahimmanci ni a fahimtata a cikin abokantaka, ah shine gaskiya da rikon amana. Ma'ana, ya zamanto kana fada ma abokinka gaskiya a lokacin da duk buƙatar hakan ya kama, sannan kuma da rike amanar juna, taimakawa juna, da rike sirrin juna da abun da ya kama da haka.

A'a gaskiya bana zama a kan gwiwa. Dan kuwa ni a tunanina daga cikin illar zama a kan gwiwa wannan yana raunata a wando ya saurin yage wa, yana raunata tufafi yai saurin yage wa. To ai babban ma dai bai kamata ya kasance yana zama a kan gwiwa ba saboda yara su ne aka sani da wannan.

Eh shugaban aiki muna da dangantaka sosai mai kyau. Eh akwai dangantaka mai kyau tsakanina da shugaban aiki a bangaren da nake da kuma shi shugaba baki ɗaya muna kokari wurin yi masa biyayya akan abubuwan da suka shafi aiki sannan muna girmama shi kuma shi ma yana girmama mu. Dai dai gwargwado.

Eh ƙwarai, na iya tuƙin mota kuwa sosai ma kuwa, na iya tuƙa mota automatic sannan kuma na iya tuƙa manual. Eh sai dai bani da mota amma a baya na koyi tuƙa mota kuma na iya Alhamdulillah. Har yau, a yanzu ma in da za a bani mota zan tuƙa ta lami lafiya.

I to duk da yake ni ba wani mutum ne mai barkwanci sosai ba amma in buƙatar hakan ta kama ina iya yi lallai sosai ma kuwa. Ai, shi irin wannan abun wani lokaci kamawa yake yi. Idan ta kama a yi to kusan akwai mutane da yawa wanda za su iya yi ko da ko shi barkwancin ba wai abu ne wanda yake a jininsu ba misali.

Eh na iya jefa dutse sosai na iya jifa. Zan iya jefa dutse daga inda nake har ya zuwa kamar misalin mita ɗari ma in sha Allahu na ga na jefa zai kai har nan inda nake bukata. Sai dai saitin jifan ne gaskiya sai dai godiya.

Eh, matashin wuya kam ina amfani da shi gaskiya. Kusan ma in ce, in dai zan yi bacci sosai, to sai na yi amfani da matashin wuya. Amma fa inkwanciyar na kwance ne. Ba'in kwanciya ne wanda yake na zaune kamar a kujera. Ba na buƙatar matashin wuya domin hutawa.

Kwarai kuwa, nakan fita wani lokaci da dare in ɗaga kai na sama lokacin da taurari suka bayyana sosai a sararin samaniya in kalle su domin nishaɗi da al'ajabi dangane da halittu na sama na taurari yanayin da suke da kyau da bunƙaye a idanuwa.

Eh gaskiya ya danganta daga aikin da na yi a ranan da kuma aikin da nake yi. Idan ba ni da aiki sosai a wani lokacin, idan ban yi aiki sosai ba, nakan dau lokaci mai tsawo kafin in kwanta. Nakan kai wurin sha ɗaya haka har zuwa sha biyu. Amma ranar da duk nayi aiki na gaji gaskiya, ina kwantawa tun ƙarfe tara ma wani lokacin.

Kwarai kuwa ina koyan wani yare na daban. Na iya yaren Turanci, na iya na Larabci a halin yanzu kuma ina kokarin koyan yaren Sifaniya wato Spanish ke nan. Kuma watakila ma nan gaba in na samu dama, kila in yi kokarin koyan wani yaren kamar Faransanci misali.

Eh ni ma abocin sa hula ne sosai. Kusan duk in zan fita gida ma bana fita haka nan sai na sanya hula. Ina da huluna kala kala. Tun da ga hulunan da ake sa su da janfa, riga da wando, da huluna wanda ake sa su domin kare sanyi, da huluna wanda su ke masu malfa, da huluna facing cap duk ina amfani da su ya danganta daga inda za ni kuma da irin aikin da zan yi.

Toh ni dai musulmi ne kuma mafi kyawun rana a gurina gaskiya ita ce ranar Juma'a. Ina matukar farin ciki da ranar Juma'a. Duk ranar da na tsinci kaina a ranar Juma'a, in yi wanka, in yi kwalliya sosai domin wannan rana. Wannan rana ce mai muhimmanci sosai a gurina.

Kwarai ina zuwa aiki lokaci dai dai. A kasancewa ta ni malami ne na jami'a, ah mu ba'a matsa mana wurin zuwa aiki a wani ƙayyadadden lokaci. Akan bamu aiki ne cewa ga aikin da za ka yi, ga aikin da za ka yi za ka karantar da ɗalibai na aji ka zamu misali, ah za ka karantar da su sau biyu, sau uku a sati. Ya danganta de. Ga idan kai ka cika wannan ƙa'idar da duk wani aiki da aka ɗora maka, ba lalle ba ne sai ka je ƙarfe takwas mu Sali ka tashi ƙarfe shida. Duk babu buƙatan wannan. To a taƙaice dai duk aikin da aka ɗora mun ina yin shi a dai dai.

To, ni dai abincin da ya fi sa ni naji daɗi gaskiya sosai babu kamar shinkafa da miya da nama a ciki da ganye, sannan kuma naman musamman idan naman kaza ne aka soya shi kuma aka sanya shi a cikin miya. To babu abincin da ya fi ba ni, eh, jin daɗi kamar wannan.

Eh gaskiya ya danganta daga wanda zan gaisar din. Idan wanda zan gaida babba ne, to nakan zo na kan yi masa sallama sannan na gaishe shi. Idan ya miko mun hannu sai mu gaisa, idan bai miko ba shi ke nan. Idan kuma wanda yake kasa da ni ne ko kuma sa'a na, nakan mika masa hannu tare da yin masa sallama sai mu gaisa daga bisani.

Eh sosai kuwa ina son kallon faduwar rana musamman lokacin da nake bayan gari ko a gona ko a wani guri wanda dai yake a bayan gari inda akwai fili sosai babu gidaje kana hango rana haka daga nesa yayinda take faduwa. Lallai ina son kallon faduwar rana domin yana bani nishadi sosan gaske.

A'a gaskiya ne, bani da fanka wacce take ta rufin ɗaki. Bana amfani da wannan fanka. Fankar da nake amfani da ita wacce take a tsaye ne wanda zaka jona ta da wutan lantarki tana tsaye ta riƙa jujjuyawa gefe da gefe. Irin fankar da nake da ita kenan a cikin ɗaki.

Ni gaskiya, ni in bawa bani da lafiya ba kai ko ma bin da lafiya, ban cika wani tofar da miyau ba. Saboda ni na ganin tara miyu makaman ƙazanta ne, sai dai a iya cewa kamar kaki na majina. Waɗannan ina fama da mura. Dan zanyi kaki in tofar nakan yi amfani da toilet paper ko kuma in fita waje, eh, inda yake, eh, nesa da mutane sannan in yi kaki na in tofar.

Eh gaskiya a waje nafi yin wasannin tsalle-tsalle haka da guje-guje, domin samun nishaɗi da kuma yin atisaye. Ee nafi, nafi ga wasannin guje-guje wanda nake yi yawanci da safe a wasu kwanaki na mako.

Eh, domin kiyaye lafiyata akwai yan abubuwa da nake kiyayewa kamar, abincin da zan ci. Nakan kiyaye irin abincin da zan ci, ya zamato mai tsafta ne kuma mai gina jiki. Sannan kuma nakan yi ƙoƙari wurin motsa jiki, a wasu ranaku, wasu lokuta na cikin mako. Wannan duk shi ma don ƙoƙarin kiyaye lafiyata.

Eh gaskiya ina duba saƙonni ne a wurin aiki yayin da duk a na ji a sanarwar shigowar saƙon. Domin kuwa akwai alama da na saka wacce take eh nuna mini ko take tunatar da ni idan saƙo ya shigo. To a duk sanda saƙo ya shigo, a take nake duba shi ba tare da ɓata lokaci ba.

Ni malami ne kuma yadda jadawalin aikin mu yake a makarantar da nake aiki shine muna shiga aiki ne tun daga safe, tun daga kama daga ƙarfe takwas har ya zuwa ƙarfe biyu na rana. Daga ƙarfe biyu na rana kuma zuwa ƙarfe huɗu, mukan yi tarurruka haka da sauran abubuwa wanda ya shafi ma'aikata da malamai.

Ni na fi son gaskiya launin shuɗi domin kuwa mafi yawancin kayana ma zaka ga idan ba shuɗi bane to launi ne wanda yake kama da shuɗi yauwa. Sannan kuma ba kaya ba kawai hatta abubuwan amfani wasu da yawa inna wane dai nakan fi amfani da kam abinan abubuwa masu launin shuɗi.

Eh, lokacin da na fi so a rana gaskiya, na fi son daga tun daga ƙarfe biyu haka ko biyu da rabi har ya zuwa ƙarfe uku da rabi haka zuwa ƙarfe huɗu. Domin wannan lokaci ne nake samu na yi bacin rana na huta domin rage, ah, gajiya da kuma gajiyar aiki da aka samu da rana tun daga safe har zuwa rana.

Eh gaskiya nakan raba abinci na ko nakan san ma wasu mutane abinci na a gurin aiki ko ko a gida musamman maƙwabta da abokanan arziki ko kuma waɗanda dai suke da buƙata ko da ma ba maƙwabtan ba ne.

To, abubuwan da nake saya daga kasuwa suna da matuƙar yawa gaskiya. Eya, sun haɗa da kayan abinci, kayan amfani na gida kamar irin su sabulun wanka, sabulun wanki, man goge baki, man shafawa da sauran su, kayan sawa, takalmi, riga, hula da sauran su.

Gaskiya akwai wani mai shago a kasuwa wanda na fi zuwa wurinsa, wanda ana ce masa ustas. Ya gaskiya na fi son zuwa shagon shi saboda yanayin yanda yake hulɗa da eh masu sayayya a shagon shi. Yana da saukin kaya sosai, baya cika kuɗi sannan kuma yana da kyakkyawar mu'amala da masu zuwa shagonsa sayayya. Ko da ba ka taɓa zuwa shagonsa ba ka je sayayya a karo na farko, lallai za ka ji daɗin kasuwanci tare da shi. Shi ya sa na ke son zuwa shagonsa.

To! Ni a bangarena yadda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine nakan yi ƙoƙari mu samu kyakkyawar mu'amala tsakanina da wanda nake sayan kaya a wurinsa. Nakan yi ƙoƙari duk abin da zan saya na biya kuɗinsa a take don bana son sayan abubuwa bashi. Duk wanda zan ƙulla kasuwanci da shi nakan yi ƙoƙari in kyautata masa in biya shi kuɗin kayansa a san da muka yi alƙawari.

Gaskiya bana son guri mai hayaniya, wanda hakan ba yana nuna cewa kuma ina son guri mai shiru bane sosai haka. Ina son guri wanda yake mai matsakaicin hayaniya, ya zama dai akwai kaiwa da komowa a gurin amma dai ba hayaniya wacce take mai suna hayaniya sosai ba.

Eh gaskiya musamman a wannan lokaci na zafi ina shan ruwa lita huɗu a ƙalla zuwa biyar a kullum rana musamman idan naci abinci mai maiko haka ko nayi wani aiki wanda yake mai wahala wanda zai sani in bukaci shan ruwa sosai.

Babban abin da ke ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine in yi aiki sannan a biya ni a yadda aka yi alkawari kuma a kan lokaci. Idan ya kasance na yi aiki babu biya mai kyau ko kuma babu cika alkawari wurin biya ko dai jinkiri ko kuma a rage adadin ladan da ya kamata a ba ni na aiki, to wannan ba abun da yake karya mun guiwa sama da shi.

Sosai ma kuwa ina rufe baki idan zan yi hamma. Eh, musamman na kan yi amfani da hannun dama wurin rufe baki yayin hamma. Lokacin kuma ba na sa hannu, na kan yi ƙokari ne in rufe bakin ma in hana, ah, iska ta fito ko kuma in hana yin hamma.

Gaskiya a yayin aiki. Kafin in yanke shawara, na kan yi ƙoƙari in shawarci ƴan uwan abokanan aikina a musamman wanda muke aiki tare da su da kuma wanda suke gaba dani. Na kan yi ƙoƙarin shawara da su kafin in yanke wata shawara akan aiki.

Abunda na fi tunawa a lokacin yarinta gaskiya shine akwai lokacin da na taɓa faɗawa rijiya. Mun kuwa lokacin ina da matuƙar son yawo gaskiya, lokacin ina 'ƴan shekara kamar irin bakwai haka zuwa goma. Ina da son yawo, shiga makwabta da sauran su. A lokacin na taɓa faɗawa rijiya bana taɓa manta wannan lokacin.

Kwarai kuwa ina cin salad, ina matuƙar san sa sosai musamman ma idan aka baɗe shi da ƙuli ƙuli aka sa mashi mai da magi. Babu abin da ya kaishi dadi idan ka sa ma shinkafar ka musamman shinkafa da wake da miya ka tura musu wannan salatin da ya sha mai da magi wannan ƙarshan jin daɗi kenan.

Ai a kasuwanci babu abin da ya kai gaskiya. Domun kuwa gaskiya a cikin kasuwanci shine zai ainihin taimake ka har ka iya rike kwastamomi, eh ka samu daukaka a kasuwanci. Duk, eh, dan kasuwan da yake ba shi da gaskiya cikin alamurransa, to lallai kuwa a kwana a tashi ko da a yanzu ya samu cigaba, gaba kaɗan zai ga illar rashin gaskiya.

Eh sosai ma kuwa ina yin musafaha da mutane. Hasali ma duk wanda zan gaishe shi idan sa'a nane ko kuma yaro nakan miƙa masa hannu kai tsaye idan kuma babba ne nakan jira shi sai ya ba ni hannu sannan sai muyi musafaha. Lallai ina son musafaha da mutane sosai kuwa.

Eh sosai ma kuwa. Nakan yi karatu kafin in kwanta. Wani lokaci nakan karanta Kur'ani, wani lokaci kuma nakan karanta wasu abubuwa ne yanda suke musamman a cikin waya ko a kwamfiyuta ta. Aaa wasu abubuwa dai na bincike ne amma dai wasu ina, ina, ina, nakan yi karatu kafin in kwanta.

Eh, mun muna amfani da kayan aiki na zamani kamar irinsu, ah, kwamfuta, kwamfuta ta bangaren laptop da kuma kwamfuta wacce take ta desktop. Sannan muna amfani da waya, ah wato smartphones da sauransu. Da sauran abubuwa ne wanda suke ake bukata.

To gaskiya muna dai fama da matsalar sauro kuma yadda muke kare kanmu daga sauro, gaskiya babu kamar amfani da gidan sauro wato net ɗin sauro. Domin kuwa mu saurayen mu ma in ka sa musu magani ba su fiya mutuwa ba. Yawanci su ma suke yi kana kwanciya ba jimawa za su farfaɗo su ci gaba da ɗibar ku, suna cizon ku.

To a baya dai gaskiya ba abin da na fi so a ɓangaren abin sha kamar coke. To amma dai yanzu gaskiya ina kokarin kiyaye kaina daga shan abubuwa wanda suke na, na lemuka na zamani. Yanzu ba abin da na fi buƙata wurin sha kamar irin su jus da akeyi da ya'yan itatuwa.

To sau nawa nake kallon madubi? Ni mace ce, ai mata su ne aka sani da dube-duben madubi. Ni yuanzu inna dube madubi to bai wuce lokacin da na fito wanka ba. Nike ƙarin shiryawa domin in sa kaya sai kuma wataƙila in sa hula. Amma ni ba na son madubi sosai. Ba ya wuce sau ɗaya ko sau biyu.

Gaskiya innazo na tarar da mutane a zaune kokuma ina cikin su namike domin zuwa wani guri ina kokarin wurin kiyayewa domin kar in dinga tsallake kafafuwan mutane ko mutum ɗaya ne ma idan ya mike ƙafa in na zo zan wuce ta inda yake. Gaskiya na kai ƙoƙari in bi ta bayan sa ne ba wai in ƙetare ƙafafun sa ba. Wannan ba ɗabi'a bace mai kyau.

Ƙwarai ma kuwa ina son karanta littattafai, sai dai duk son karanta littafina ban kai matata ba. Ita nan ta ɗauki karanta littafi kamar wani ibada. To ama ni dai gaskiya ina karanta littafi ba dai sosai ba haka. Eh, jefi jefi ko lokaci bayan lokaci.

Gaskiya ban cika amfani da ko ce ba na amfani da mataimakin murya wurin taimaka mun wurin yin abubuwa kamar wayata misali ko kuma wasu applications wanda zan so in amfani da su ko a waya ko kuma a kwamfuta. Ina amfani da hannuna ne tare da aiki da keyboard ba a aini him mataimakin murya ba.

Eh, a har kullum idan na waye gari ina shirya abubuwa na ne wanda zan, zan aiwatar da su a ranan. Ina farawa da wa'inda suke mafi muhimmanci da kuma wa'inda suke buƙatar ayi su akan wani lokaci na musamman. Nakan zauna in shirya su a duk safiya in na waye gari.

Eh to gaskiya kafafen yaɗa labarai da nafi amfani da su, ah sune wanda suke na, na yanar gizo ah da kuma kafafen sa yaɗa labaru wanda suke na abun nan, na gidajen rediyo da na talabijin. Ma dai na yanar gizon gaskiya munfi amfani da su.

To ai. A kowa ma a gado ya ke kwana, sai dai wanda bai samu dama ba. To a gado na ke kwana, amma wani lokacin idan akwai buƙatar a kwanta a ƙasan, so nakan ɗan gwada hakan. Amma dai a gado nake kwana gaskiya.

Gaskiya ba na iya gabatar da rahoto kasancewa ni ba ma'aikacin gidan rediyo bane ko na talabijin ko kuma wani wani ma'aikaci wanda yake eh da alaƙa da irin waɗannan ko muce kamar ɗan jarida haka. So ni ba zan iya kawo wani rahoto ba amma zan iya to gaskiya ba zai yi wani kyan kirki ba.

A'a, ina sa turare amma gaskiya ba kullum ba. Eh, ina sa turare a duk lokacin da nake da shi. Musamman in ya kasance, eh, na yi wanka ko da ba zan fita ba. In na yi wanka kuma ina da turare ina amfani da shi sosai sosai ma kuwa.

Karshen mako kuma ya zo karshe, sai dai wani karshen makon na gaba. Amma kamar kullum ne ya yi. Da karshen mako akan dan yi wasu aikace aikace zuwa kasuwa, kula da ainihin lambu da waɗansu aikace aikace da kuma ziyarce ziyarce haka.

Eh to gaskiya duka ina shan su amma dai shi kofi ban cika san shi ba, ban cika shan shi ba sai lokaci lokaci wato akai akai amma dai shi shayi ko kusan wannan kullum ne saboda ni ma abokin shan shayi ne sosai ina matuƙar sonsa.

Eh gaskiya ina mahim ina, ina, ina girmama abokatan ciniki ta hanyar ainihin, ah kyautata musu domin shi abokin ciniki yayinda duk ka kyautata mishi, ka yi mu'amala da shi kyakkyawa wannan ne zai karfafa mishi gwiwa wurin ci gaba da cinikayya da kai don kuma ka munana mashi sai ka ga aka sin haka.

Ƙwarai ma kuwa ina yin rubutu da sauri. Bana manta lokacin da muke jami'a, lokacin muna aji ɗaya, eh wadansu daga cikin malamai suna yayin da suke karantarwa basa ba ku daman kuyi rubutu. Wanna tasa suna ainihin eh bada lecture kuma muna ɗaukar rubutu eh kuma cikin sauri sabida kar ya kasance mun rasa wani abu da suka faɗa.

Ayo ni ina naga wani lokacin waƙa a cikin zuciya. Eh ina dai tunani a cikin zuciya amma ba waƙa ba. Waƙa ai a baka ake yin ta. Yauwa saboda ita waƙa tana da wani abu. Tana da irin rera wannan da ake yi da karin sauti da waye da ake yi. Ai ka ga ba zai yiwu cikin zuciya. Ita waƙa ina idan zan yi ta ina yi ne da baki ba a zuciya ba.

Tauna goro sai ka ce wani tsoho? Eh yo, me ya haɗani da goro ni kuma? A gaskiya bana tauna goro. Bana manta wani lokaci can a baya ni da wasu abokanaina an kawo wani goro na biki. Kawai saboda tsabar kwaɗayi muka ce to bari mu ɗan taɓa. Muna taɓa wannan goro, to ni dai ina tsammanin goron nan akwai matsala tare da shi ko kuma akwai-- ko ya lalace ko kuma wani guba ya shiga ciki. Muna cin goron nan ba da jimawa ba, kawai na ji wani amai yana neman tasomin. To na yi zaton matsalar daga gare ni ne, in wai wai kawai na ga abokina, shi ma kawai yana ta kwarara amai.

Eh ƙwarai ina iya yin tsaki tunda ni ma ina da baki. Sai dai ba ɗabi'a bace mai kyau dan haka ne ban cika yi ba gasiya. Ma in ta kama kuma sabida kasan a cikin mutane akwai wanda wani in ya maka wani abun haushin sai kaji kamar ka mai duka. To maimakon dukan kuma wani lokaci sai in yi tsaki kawai in bar abun sabida takaici.

Ƙwarai ma kuwa ina mike jiki da safe. Nakan fita daga gida wani lokaci ko ba fita ba ma dai nakan zagaya a cikin gida domin in mike jikina. Duk wasu gaɓoɓi ya zamanto sun mike inda duk yaɗan maƙale ya mike sosai kafin kuma a zo aci gaba da hada hada.

Gaskiya na fi son hawa matakala ba don komai ba, sabida wannan wani ƙarin motsa jiki ne. Kuma a kullum duk abin da yake zai ƙara lafiya a jiki shi nafi buƙata a. Duk da cewa kuma idan ya kasance ina cikin hanzari, zan iya amfani da ko in ce nakan yi amfani da lift ɗin. Amma dai a nafi amfani da matakala.

Duk da cewa gaskiya bana son bin layi a duk abubuwa na, amma duk abun da ya zama dole mu bi layi to ina bin layi. Kuma bana tsallake layi ko yin wani cuwa-cuwa. Ina yin ƙoƙari wurin ganin cewa na bi layin yanda ya kamata. Amma fa duk abun da yake ba dole bane gaskiya bana bin layi sai dai in haƙura da shi ko in canza wuri.

Gaskiya ina daga cikin mutanen da hayaniya ke damunsu ƙwarai da gaske. Musamman in ina buƙatar hutu ko kuma yayin da nake son yin bacci, gaskiya hayaniya tana iya hana ni bacci ko ince tana hana ni kwata-kwata ni. Gaskiya bana son hayaniya.

Ƙwaraima kuwa na iya. Ai wani lokaci ma har mukanyi tare da iyalina da kuma yarana mukan gwada mu ga wanda ya fi iyawa. Wani lokacin nakan yi nasara, wani lokacin kuma iyalina ce take yin nasara. Su dai yara koyo suke yi.

Eh ƙwarai kuwa, nakan ba da shawara idan akwai buƙatar hakan. Musamman lokacin da muke yin taron wata-wata a wurin aiki. Idan na ga buƙatuwar bada wata shawara, nakan bada shawara kuma kowane ma'aikaci ma yana da dama yaba da shawara a lokacin da ake zama na wata-wata.

Eh nakan sanya tabarau musanman lokacin yanayi na iska haka. Idan zan hau abun hawa nakan sa da safe haka da kuma lokacin da nake dawa daga wurin aiki. Sai dai a kwanan kwanan nan gaskiya bana iya ajjiye tabarau din saboda da na siya yara suke lalata shi.

Gaskiya bana yi, saboda bana sha'awar hakan. Ba zan ce abu ne wanda yake mara kyau ba, saboda kawai ni ba ra'ayina ba ne. Shi ya sa bana yi, kuma na kan ji wani iri ma in na ga wani yana yi.

Eh gaskiya ina goge hakora da safe inna tashi kafin in ci abinci sannan nakan goge hakora da yamma kafin in kwanta barci. Wannan a mafi yawancin lokuta kenan wani lokaci kuma gaskiya sau ɗaya nake yi.

Gidan abincin da na fi so gaskiya mu muna kiransa a nan da, a wannan Apple White, a nan garin da muke. So shine gidan abincin da na fi so sabida abincinsa gaskiya yana da daɗi kuma bai kai sauran sa'o'insa tsada ba. Yana da daɗi matuƙa shi ya sa na fi sonsa sama da waɗannan can ɗin. Ga daɗi kuma ga arha.

A'a ni wurin ajiyar wayata gaskiya baya cika sabida na riga na samu waya wacce take tana da wurin ajiya wanda yake mai girman gaske kuma ni dama ban cika ajiye abubuwa masu nauyi ba kamar irin manyan bidiyo da sauransu.

Eh, unguwarmu gaskiya tana da daɗin zama. Anguwa ce wacce take ta tara mutane kala daban daban. Akwai ma'aikata a gwamnati, akwai yan kasuwa, akwai masu sana'ar hannu. Sannan kuma dangane da yanayin hayaniya, unguwarmu ba ta da hayaniya sosai. Sannan kuma ba za ta, ba za a ce,, ta yi shiru sosai ba. Anguwa ce dai wacce take da daɗin zama gaskiya.

Ni ko nake yin ciniki a kasuwa. Don kusan duk bayan kwana biyu ma sai na leƙa kasuwa domin siyan wani abu ko kuma abubuwa na yau da kullum. Umm, gaskiya ina zuwa kasuwanni daban-daban, kasuwa domin sayayyan kayan abinci, kayan sawa, kayan amfani da dai sauransu.

Eh gaskiya nakan raba wurin da nake a yanar gizo a waɗansu applications ko ince ga waɗansu abubuwa wayanda suke muhimmai wanda na yarda dasu. Amma duk abun da ban yarda dashi ba gaskiya bana raba wurin da nake bana bada damar raba wurin da nake a cikinsu.

Eh toh gaskiya, duk da dai ni ban cika wani sa damuwa a rai ba amma a wurin aiki in na samu damuwa nakan yi ƙoƙari ne wurin ganin cewa na samu hutu idan ina cikin aiki, in samu lokaci in huta sosai. Idan, eh, damuwar ta yi yawa nakan nemi izini domin komawa gida domin in samu cikakken natsuwa.

Eh gaskiya akwai abubuwan da nake son canzawa a wurin aiki, musamman abubuwan da za su kawo cigaba a ɓangaren mu, a ɓangaren da nake aiki a wurin aikin mu. Wanda suka ƙunshi sababbin matakai wanda za su kawo cigaba a ɓangaren da nake.

Eh sosai. Ina son buɗe taga a ɗaki musamman ma lokacin zafi. Dudda cewa ni ba mai son ƙura bane ko iska sosai, amma muna buɗe iska ba don komai. Muna buɗe taga ba don komai ba saboda shaƙar iska wacce take, wadda zatayi amfani gare mu da kuma yaran da muke tare da su.

Ni ina da buri na, a duk lokacin da na samu dama don yin hutu in ziyarci wuraren da yake ban taɓa ziyartarsu ba. A nan ƙasan mu ta Najeriya, a har kullum ina da burin duk lokacin da Allah ya bani dama ina so in ziyarci jahar Borno domin yin hutu.

Ni gaskiya ina da, ina da, ina da yawan tafiya a ƙafa musamman lokacin da zan je kasuwa. Nakan yi ƙoƙari musamman lokacin zuwa, lokacin da babu kaya a hannuna nakan yi ƙoƙarin je a ƙafa kaman misalin kilomita biyar haka.

Eh muna da hanyoyin sadarwa wayanda suke manya daga ciki guda biyu. Akwai hanya ta farko hanyar Telecom wato telefon sannan kuma hanya ta biyu ta hanyar amfani da layin salula. Akwai kuma wata hanya ta daban wacce hanyar amfani da masanja wanda yakan zazzagaya ofisoshi domin tura sakonni.

Eh gaskiya gidanmu yana da ƙasa kuma ƙasan da yake ciki, aah ƙasan da ke sama ƙasa ne wanda yake aah wanda yake kowa ya san irin ƙasar wanda yake aah ƙasa ne wanda yake. Eh zan ce ƙasa wanda yake gama gari sannan a ƙasan shi akwai wani ɓangaren akwai jar ƙasa, wani ɓangaren kuma akwai ƙasa irin ƙasa na noma haka irin baƙin nan.

Eh to, eh bangaren cikin banguna, bangunan da muke da su, muna da launin fari, akwai kuma launin ruwan toka, sai kuma a wani bangaren akwai launin eh ruwan madara. Eh, sune launukan da muke da su guda uku.

Gaskiya a yanzu ban cika amfani da ruwan sanyi ba, saboda ni ma'abocin yin mura ne sosai. Tun daga wani lokaci da na yi wata mura mai zafi, na kiyaye ruwan sanyi. Gaskiya yanzu, komai kishin da nake ji ban cika son ko ma na sha ruwan sanyi to irin wanda yake ba mai sosai dinnan ba ne. Ma'amafi yawan lo yawanci lokuta ma na kan amfani da ruwa ne wanda yake ba mai sanyi ba.

Kamar yaya me cece lamba ta mai albarka? A'a, ni bana ba da lambata sai ga waɗanda na sani ko kuma waɗanda zan ƙulla wata alaƙa ta kasuwanci da su. A haka kawai in bada lambar wayata? A'a, ba zan ba da lambata ba gaskiya. A nan dai sai dai in ce ayi hakuri.

Eh sosai ma kuwa ina amfani da su kala biyu nake amfani da su, da wanda yake da waya da kuma wanda yake amfani da kimiyyar bluetooth. Ina amfani da su wurin ansa kira da wurin jin sauti da kuma abubuwa wanda suke kama da wannan.

Haƙiƙanin gaskiya ban san ko sau nawa ba ne. Amma dai a ƙiyasce, eh, a cikin awa ashirin da huɗu, zan iya cewa ina amfani da waya aƙalla na kamar awa takwas haka ko biyar zuwa takwas. Eh, lallai.

Eh to, idan a wurin aiki muke nufi to muna yin taro sau, eh sau biyu ne a wata yawanci. Akan samu wani watan da gaskiya babu ayyuka sosai to akan yi a irin waɗannan watannin sau ɗaya za ka ga an yi taro. Kuma taron na gaba kiɗaya dukkannin ma'aikata ne manya da ƙanana. Amma su manyan ma'aikata akwai taron da suke yi duk sati sati.

Ina iya kokarina wurin ganin cewa, a duk sanda zan yi jagoranci, na jagoranci mutane da adalci tare da girmama mutanen da nake jagoranta da kuma ainihin, mutunta kowa kuma ya kasance na musu adalci.

Kayan ciye-ciye da na fi so, na fi son abubuwa kamar irin su, irin su aya, irin su dakuwa, irin su gyada da dai sauransu. Eh abubuwan ciye-ciye na gargajiya gaskiya na fi son su.

Eh to gaskiya bana ce na iya duba lambar QR ba, amma dai na iya, yadda ake scanning ɗin QR, wurin biyan kuɗi ko wurin buɗe shafin intanet da dai sauran makamantan amfanin QR.

Sosai ma kuwa ina shan ruwan ƴaƴan itatuwa musamman na kankana da abarba da lemo. Waɗannan guda ukun gaskiya nafi son su kuma nafi amfani dasu. Duk da cewa akwai waɗanda nake so kuma kamar irin su apple wato tufa da sauran makamantan wannan.

To wane dalili zai sa ni kallon inuwa ta ni kuwa? Gaskiya zan so in san wannan dalilin. Bana kallon inuwa ta gaskiya. Abun da ma ka iya sa a ce in kalli inuwa ta shine gurin kimanta lokaci. Amma tunda yanzu ga agogo, ga waya ana amfani da ita, bana wani kallon inuwa ta ballanta. Na hattai min wani amfani.

Eto, ya danganta daga irin aikin, amma dai a taƙaice ana iya tabbatar da ingancin aiki ta hanyar lura da ƙa'idoji da aka shadarnta kafin ba da aiki ko kafin fara shi. Eh, ta wannan hanyar akan iya tantance aiki mai inganci.

Eh sosai ma kuwa. Ina son kallon wata da dare musamman a daren da wata ke cika matuƙar cikarsa. Misali a kwanakin sha huɗu, sha biyar, sha shida ga wata. Wanda kamar yau ma dai da na fito sallar isha'i, na kalli wata na gan shi tangaras ya fito da cikakken haskensa.

To, a wurin aiki ina iya bayyana ra'ayina ta hanyoyi da dama, amma dai daga cikin waɗanda suka fi sauƙi a wurina shine na farko ta hanyar, yin magana lokacin tarurruka da kuma ta hanyar rubutu wato rubuta wasiƙa ko kuma bayani domin bayyana ra'ayina.

To waɗanda gaskiya suka fi ƙarfafa min baya ba su wuce mutanen gida ba, ma'ana dai 'yan uwa da kuma iyali. Waɗannan su ne suka fi kowa hada goyon baya tare da ƙarfafa baya a gare ni.

Babu wurin ajiyar makulli ai da ya wuce a aljihu, amma a cikin gida ko a cikin ɗaki, akwai wurare na musamman don ajiye makullai, musamman wurin madubi, inda madubi yake ko cikin durowa haka inda ake ajiye kaya.

To kokekoke kala kala ne. Eh amma mu da muke muna da yara, eh hanyar da muke bi wurin magance kokekoken su musamman ƴan ƙanana shine ta hanyar rarrashi da yi musu wani abu da suke matuƙar so. Eh kuma shi yaro dama ai baya kuka banza, dole akwai dalili in dai ba irin kukan nan na shagwaba ba. Amma dai yawanci buƙatuwa ce ta cin abinci ko bacci ko kuma abin da ya kama da haka.

A gaskiya bana rike rigar Aljihu domin ai ina ganin ma haka ma ba zai yiwu ba. Mun kuwa Aljihu dai ai ba gurin sa riga ba ne. Na riga ai ba sa Aljihu ba ne. Aljihu kam sai dai a sanya kuɗi ciki ko a sanya makullai ko abin da ya kama da haka.

To gaskiya ya danganta daga irin damuwa. A wani lokaci ina cikin damuwa, nakan-- Musamman in damuwar ba mai yawa bace, nakan yi bacci ne. Wani lokaci in nayi bacci wannan kaɗai yana rage damuwa. Wani lokacin kuma nakan fita in zagaya, don zagaya cikin gida ko kuma a cikin unguwa haka. Wannan shi ma yakan rage mun damuwa. Haka nan a wurin aiki ne shi kansa Nakan yi ƙoƙari wurin ganin cewa na ɗan huta ko na ɗan zagaya.

Eto, gaskiya daga cikin abubuwa da nake yi domin nishaɗi, ni ma abotin son bincike-bincike da kuma karance-karance a intanet musamman abubuwan da suke za su yi amfani. Ba kar ma a ce abubuwan da za su kawo kuɗi. Ni kawai su ne abubuwan da suka fi ba ni nishaɗi.

Yau aini ina ganin ba na wani ƙidaya sama da sau ɗaya ko kuɗi ne ma in zan ƙidaya su, ba na ƙidaya su sabida sama da sau ɗaya sabida nakan bi su a hankali ne, sai dai idan na ga ƙirgen bai yi daidai ba nakan iya maimaita wa ma sau ɗaya nake ƙirga wa.

Maganar gaskiya duk abun da aka ƙulla dani ina kokarin in yi abu ne da wuri ba daga baya ba. A wurin aiki ne aka yi alkawarin, eh, haduwa. Zuwa wani lokaci to nakan yi kokari in halarta ko ba ma aiki ba ko da wani dai abu ne wanda yake alkawari za a halarta da wuri nakan yi kokarin halarta da wuri ba tare da jinkiri ba.